Kana kunna Bluetooth kullum? Eh gaskiya, saboda ka ga kamar abin da nake amfani da shi wurin jin magana idan ba na son a ji ni sosai mai Bluetooth ne. So gaskiya dan haka kullum ina kunna Bluetooth. Ko da yaushe ma zaka ga Bluetooth ɗin wayana aka kunna yake. Saboda wayana daga haka nake jin magana gaskiya ta Bluetooth ne. Eh gaskiya da Bluetooth nake amfani nake kome. Kuma ka ga shi Bluetooth ba wai abu ne daza ka ci yana cin caji ba ko kuma ba wani abu ba kamar WiFi ba. Shi kawai baya ma cin caji kwata-kwata. So kuma an ci gaba kome za ka ga yanzu Bluetooth. Abin jin sauti na gida Bluetooth, abin jin magana na kunne Bluetooth, abu kome da za ka ga yanzu Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth ne. So na riga na saba Bluetooth ɗin wayana ko da yaushe a kunne yake. Don ko a yanzu ma Bluetooth ɗin wayana a kunna yake saboda shi nake amfani nake wannan magana. So Bluetooth ya riga ya zama ruwan dare. Na saba da kunna Bluetooth a waya.

Wacce biki kake fi so? To a bikunkuna dai bikin da ni na fi so shine bikin Sallah babba. Saboda a bikin Sallah nan zaka ga za a yanka rago, za a yi chin chin, za a yi donut, za a yi abubuwa dai kala kala na ciye-ciye da tanɗe-tanɗe da shaye-shaye. To shi ne bikin da ni na fi so, bikin da ni na fi jin daɗin shi. Bikin Sallah babba. Ka gane saboda biki ne wanda za ku, kowa zaka gan shi da sabon kaya. Zaka ga kowa ya ci kwalliya, maza da mata, samari da 'yan mata, yara da manya. Kowa yana jin daɗi yana cikin abun nan. Sannan zaka ga mutane kowa ya fito, kowa ya fito kuma fes fes. Kowa ya fito cikin ƙalƙal cikin kaya masu kyau, yana hidimomi gaskiya. To wannan biki yana min daɗi kuma shi ne bikin da ni na fi so na fi jin daɗin shi. Biki ne wanda zaka kowa yana marhaba, marhaba da shi gaskiya. To bikin nan biki ne wanda ni na gaskiya na fi son shi kuma duka mutane ma za kaga mutanen da ke kewaye da mu kowa ya fi son irin wayan wannan bikin.

Kana ci da cokali ko da, ko hannu? Toh shi magan abinci gaskiya kowa akwai yanda ya saba gaskiya. Kaga kamar idan taliya ce toh na fi so in ci da cokali. Amma idan kuma kamar shinkafa ne ko wani abu toh na fi son na ci da hannu. Ko tuwo, toh za ka ga cin abincin ya danganta. Akwai abincin da za ka ka fi son cin daɗin ka ci shi da cokali. Akwai abincin da za ka ka fi jin daɗin ka ci da hannu. Toh shi ne bambance bambancen ciye ciyen abinci nau'ikan cin abinci. Toh naka ba zan ce wai, na fi son cin abinci gaba ɗaya da cokali ko kuma na fi son cin abincin gaba ɗaya da hannuwa. Amma yawancin abinci kala kala saboda cin su ba abubuwa ba za ga ci da cokalin ya fi gaskiya. Ko da abinci da zafi in kana cin shi da cokali za ka ga ba zai ƙona hannun maka hannu ba. Ka gane? Toh shi ne yanayi nau'ika gaskiya. Ina cin abinci gaskiya kusan kodayaushe da cokali. Amma idan saka hannu ya kamata toh ina saka hannu in ci abinci ne duk gaba matsala ba ne a wurina. Kaman kuma shi abincin da ya gama ba ma zai ci da hannu ba. Za ka ga in ka ci da hannu ne za ka yi ta zubarwa ne kana ɓata wuri. Toh akwai irin abincin da za ka gashi ba ama iya cin shi da hannun gaskiya. To haka ne yanayi nau'in cin abinci yake gaskiya. Muna ci da cokali kuma muna ci da hannu duka kowanne yana yiwuwa. Ka gane?

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsallen igiya gaskiya. Ai, tsalle igiya tana ɗaya daga cikin mali abunda nafi so wurin motsa jiki. Ka gane? Saboda in kana jujjuwa ka ga jikinka ƙafafuwan ka kana tsalle saboda ka samu ƙwari da ƙarfi a cikin ƙafafuwan ka. Sannan kana juya hannun ka kana tsalle, ka gane? To zaka ga duka jikinka ko'ina yana motsawa, ko'ina yana jujjuwa, yana jin daɗi. So gaskiya ka ga abu ne dani nake jin daɗin shi ƙwarai matuƙa sosan gaskiya. So tana ɗaya daga cikin wasannin da ni nafi so kuma yana ɗaya daga cikin motsa jikin da nafi jin daɗin shine tsalle igiya. Kuma ba mani kaɗai ba, ka ga a gidanmu ni da ke ina da wani hali. Ina ƙoƙarin so idan naga ina abu ina jin daɗin shi naga na gayyato wasu muna yi. To a gidanmu yanzu ba ni kaɗai bane gaskiya mai ma wannan tsalle igiyan kuma daga ni ne na fara. Ka ga matata tana yi sauran ƙannena duka muna yi dasu. Wasan yana da daɗi gaskiya sosai, sosai tsalle igiya. Saboda mu a Hausa dama dai abunda muke ce ma yake na wasan tsallen igiya. Turanci kuma ka ga suna da wani suna da suka bashi na daban. Amma dai gaskiya akwai daɗi wasan akwai kuma jin nishaɗi da annashuwan yi gaskiya. To gaskiya shine muna yi. Ina yin tsalle igiya sosai, sosai sosan gaskiya ina yin ta. Gaskiya ina yi.

Yaya jadawalin aikinku yake? To kaga shi jadawalin aiki abune da zan iya cewa ba wai abune tsararre kullum, kullum ba'a canjawa ba. Akan canja shi, amma me ne, asali shi jadawalin yanda yake. Kaga kullum idan ka zo mu yanda gurin aikinmu yake kenan, zaka fara yin saka hannu cewa ka zo aiki. To daga wannan, abunda ke cikin tsarin jadawalin na biyu shine zaka je sai nan sai ka shiga ofis ɗin ka kenan. So in ka je ka shiga nan, to zaka ci gaba da yin ayyukan, aikace-aikacen da ya shafe ka, aikace-aikacen da kake da su kenan. Kullum ka yi ta yi, kayi, kayi, kayi, kayi haka to haka jadawalin yake gaskiya. Idan akwai takardu da zaka yi ta cike-cike, zaka yi ta cike-cike. To sai in bayan ka gama cike-cike to sai kuma ka ci gaba da zama ofis ɗinka dai kana ɗan ƙananan ayyukan da baza a rasa ba. Dake mu aikin mu aiki na kai ɗauki in an samu matsala kamar ta gobara shine daga cikin jadawalin mu ko kuma wani ya faɗa ruwa ko rijiya, abubuwa dai kamar haka. To na daga cikin ɗayan tsarin jadawalin aikin kuma shine akwai duty, abinda muke cewa kenan. Shi kuma wannan tsarin shine, in an samu matsalan waɗanda zasu tafi su je su kai wannan taimakon gaggawan. To a ciki, akwai waɗanda aka bar su a cikin jadawalin, akwai waɗanda su suke kula da motan kai ɗauki na gaggawa. Akwai kuma waɗanda suke kula da sulai mota na ruwa. To a kullum to mu ajiye jadawalin aikin mu gaskiya shine, musamman ita motar ruwa, na zuwa kashe wuta kenan da kuma sauransu, su koda yaushe akwai mutane koda yaushe. A cikin awa ashirin da huɗu ko minti ɗaya ba'a barin ta babu mutum. Sabida to shine ma abinda yafi muhimmanci a cikin jadawalin aikinmu. To a jadawalin aikin mu sai bayan kun je ma kun gama wannan aikin, in ka dawo to zaka yi cike-cike. In har kuka je kuka kashe gobara zaku bincika ku tambaya gidan waye, asaran nawa aka yi da sauransu. Duka dai waɗannan bincike-binciken zaku yi su. To bayan kun gama to shine in ka dawo abinda ke cikin jadawalin aikinmu na gaba sai ka rubuta ga abinda ya faru, ga abinda ya faru, ga abinda kuke tunanin shi ya jawo matsalar wannan gobara ta wuta ga kuma yanda kuka kai, kuka kashe, anyi asarar dukiya kaza anyi asarar. To shine dai wannan a taƙaicacce jadawalin aikinmu kenan gaba ɗaya.

Wanne shago kake fi zuwa? To ka ga, ai a yadda muke, shagon da ni na fi zuwa shine shagon kayan masarufi. A shagon akwai kayan masarufi sosai, akwai kayan kuma shi haka. In ka je ka dawo kana jin yunwa za ka saya lemu haka ko biskit, abin da muke cewa, ko kuma dai wani abu da zai kawo maka sauƙi cikin gaggawa na yunwa. To shi ne shagon da ni na fi zuwa kuma shi ne shagon da muka fi ziyarwa. In za ka fito gida za ka bi ta shagon. Haka amma ka dawo gida da daddare za ka shiga shagon. In ka je ka dawo kana jin yunwa za ka saya lemu haka ko biskit, abin da muke cewa, ko kuma dai wani abu da zai kawo maka sauƙi cikin gaggawa na yunwa. To shi ne shagon da ni na fi zuwa kuma shi ne dai shagon da kullun muke fi ziyarwa. Haka amma ka dawo gida da daddare za ka shiga shagon. Kun gane? Shi shagon ka je za ka ga yana sayar da har da irin su kantin Ghana. A shagon akwai alkaki, akwai cin-cin. A shagon akwai biskit kala-kala. A shagon akwai taliya, akwai shinkafa. A shagon akwai har da minti. Ka san mintin tsutsa, akwai mintin tsutsa na yara, akwai mintin tsutsa na manya. So shagon kome dai akwai. So shi ya sa wannan shagon ya zama mana kullum za ka gan mu na zaria yin shagon saboda yana ba mana asiri, yana taimaka mana sosai musamman mu da ba mu da aure a matsayin mu na gwaraye, gwagware. So wannan shine shagon da muka fi zuwa gaskiya. Shi ne shagon da muka fi zuwa kuma shi ne na fi zuwa kawai.

Kana zuwa gidan fim? Eh muna zuwa gaskiya. To, ai mu yanzu a anguwan mu ma. Ai ba wani matashi wanda zai taso anguwan mu da zai ce baya zuwa gidan fim kallo. Gaskiya saboda mun riga da mun saba. Mu mun taso gidajen mu ba mu da TV, ba mu da kuɗi kuma. To saboda haka mun riga mun saba zuwa gidajen fim kallo. Mun riga mun saba zuwa gidajen fim yin abubuwan da suka kamata. So gaskiya muna zuwa gidan fim sosai. Gaskiya. Kwul ba?

Kana iya ciniki a kasuwa? To, ai mu gaba ɗayan mu ma 'yan kasuwa ne. Ni kaina ina da shago. To don haka ka ga ka tambaye ni ma ina iya ciniki a kasuwa. Ai abu ne da yake abu ne da rayuwa take nan yau da kullum. Yanzu haka ma ofis ina da ma shago ne. Yanzu haka ma ina kasuwa ne. To shago-- za ka ji traffic saboda kasuwa ta yana bakin abu. Akwai traffic da sauransu. So kullum na riga da na saba a ciniki, siye da siyarwa, siya da siyarwa. To shine amma ina iya ciniki a kasuwa sosai. To na gode? Yauwa. So shine yanzu haka ma ina kasuwa. Na saba ciniki a kasuwa kuma saboda haka muke samu mu rufa ma kanmu asiri. Kaɗan samu abun da zaka dan siya kaɗan cika sha har ka taimaki 'yan uwa. To haka kasuwanci take. Ka gane? Da haka kuma kake yin abubuwan da ya kamata. Shagona ina sayar da yaji, ina sayar da wake, ina sayar da mangyaɗa da manja. Ina sayar da kuma garin tuwo. So ka kuga a kasuwa aita haɗu shagona ina ana sayar da shinkafan tuwo ma. Na sha faɗa maka bayani akan tuwo. To don haka ina iya ciniki sosai. Musamman wayanda zaka ga sun fi-- an fi shan wahalan ciniki da su sune mata. Zaa gama ce in ta zo kundin gaba faɗi tashi da ita ke nan a kan ciniki in zata sayi abu. Amma suma ɗin mata ba kowacce ba. Akwai waɗanda zaka ga suna da sauƙin ciniki. Amma maza da ma sun fi mata sauƙin ciniki gaskiya. Maza za ka ga za ku yi ta ciniki da su lafiya lafiya. Ba a dogon ciniki dinnan. To kuma ni ma gaskiya a kasuwa ba na ci ƙasan wannan dogon cinikin bane gaskiya. Sai dai abun dai da ba a rasa ba. Anyi ciniki dai yau gobe jibi haka sama sama dai. To ina iya ciniki a kasuwa ƙwarai matuka. Gaskiya dan ni na ma saba da ciniki a kasuwa. Abu ne da yake ya zama mani kamar ruwan dare. Ita ce ma yau da kullum ɗina. To ciniki abu ne mai matuƙar mahimmanci. Kuma ya zama wani ɓangare nawa, wani ɓangare na sashi nawa. Shi ciniki ba? Saboda kullum in na tafi ka ga ina fita gida ƙarfe goma zuwa kasuwa. So ba ni nake dawowa ƙasuwa ba sai ƙarfe takwas na dare. To ka ga aƙalla ina share kamar awa takwas a kasuwa kullum kwanan duniya. To ka ga ciniki ya riga ya zama ma nau'ina rayuwa ta zance saboda da shi muka saba. So gaskiya ina iya ciniki. Ko in ce na ma iya, na iya na ƙware a kan ciniki a kasuwa sosan gaske sosai. Mun ga mutane kala kala, mun gayana yin cinikin mutane kala kala kuma kowa zai zo ya same ka. Kai gama tattaunawa da shi ka sallame shi. Wani ya zo ka gama tattaunawa da shi ka sallame shi. To ka ga ai abu ne da aka saba shi yau da kullum.

Kana fi son hawa matakala ko lift? To gaskiya ne, na fi bukatar hawa lift akan matakala. In ka ga na hau matakala to da sassafe ne. So idan na je wuri da sassafe to ina bukatar na motsa jikina sosai saboda na samu kuzari. So a wannan yanayin za ka ga ina fi son na hau matakala. Zan hau matakala na taka. Duka inda zan je ne tayi a matakala. So duka ba don komai ba ne sai dan saboda ina son motsa jiki. Amma in dai na gama motsa jiki ko kuma a ranar na fita na motsa jiki da safe to ba abin da yake hada ni da matakala gaskiya. Ni na fi son na hau lift. Ya fi sauri, ya fi sauki da sauran al'amura. Ehh gaskiya to ka ji inda nake abubuwa gaskiya. Na fi son na hau matakala akan lift saboda shi amfani da matakala akwai wahala gaskiya. Abu ne na wahala. Musamman idan ba ka saba ba ne za ka sha wahala in kana tafiyar da abubuwa. Ka taka, ka taka abin da za ka ga za ka iya gama shi a kaman daƙiƙa biyu. To idan ka hau abu ne suka yi abun nan gaskiya. To farmaki.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina cin abincin titi. Ina son cin abincin titi sosai. Da dai kafin yanzu, bana cin abincin titi gaskiya kafin na fara sana'a. Ok, yau kina ina? Amma yanzu ina cin abincin titi saboda na saba zuwa kasuwa da nema da sauransu dai. To, na riga da na saba zuwa cin abinci a titi. To wannan dalilin yasa na riga da na saba. So ina zuwa cin abincin titi gaskiya sosai kuma na ma saba dashi yana da daɗi gaskiya. Kuma ga yana sauƙi. Amma kafin dai na fara aikin sana'ata ta hazatona gaskiya ban iya cin abinci a kan hanya ba. Idan ma a Kano na tuna aku abokina, idan na gani ya cin abinci a titi, ma kunya nake ji. Amma yanzu gaskiya, na riga na saba. Na riga na zama, ya zamar kun ruwan dare cin abinci a titi. To dai har a saman kwano ma ina cin abinci yanzu gaskiya.

Kana iya barci da rana, ƙwarai makowa Sanda dai ina ƙarami duka gidanmu suna baccin rana amma ni ban iya yin baccin rana ba gaskiya saboda lokacin sai dai inta motsu-motsu. Amma tunda na tafi makaranta, naga da ranan ma shi ne ma lokacin baccin da za ka huta. So daga nan na riga na saba bacci rana gaskiya. Na saba ina baccin rana sosai, sosai abubuwa na gaskiya. So bacci da rana yanzu ya ja gaskiya. To kuma tun daga nan ma ya riga ya zamo min jiki. Inaga ko kana kasuwa ko kana shago haka kaɗan nan ka tashi ka je ka rintsa da rana ka yi baccin ka ka dawo. Duka ba wani abu bane abu ne da aka riga aka saba. So gaskiya dai muna bacci da rana, ina bacci da rana sosai. Dai ya riga ya zamo min jiki, ya zamo mana kuma ruwan dare, ya zamo mana abu ne. Amma still akwai waɗanda zaka ga har yanzu su duka aiki ba su iya bacci da rana. Mutum zai yi aiki, ya sha wahala amma ko ya zauna ba zai iya bacci ba. Haka mutum zai yi ta motsu-motsu. Haka mutum ya ta zara ido ya ta motsu-motsu amma dai still ba za, bai iya bacci ba. To shine kawai. Amma dai gaskiya ni ina yi, na riga na ya zamo min ma jiki. Idan ba bacci ba ni yanzu ya akwai matsala. Yanzu ka ce mun ka cire bacci rana to ya shikenan. Saboda ni ya gyara ni bacci rana ma da da daddarema ina haƙura da yin bacci. Duk kuma ka ga dai yanzu shekara ukku gama makaranta amma still kuma za ka ga ban iya, ba na iya daina bacci rana. Haka na ke ci gaba da baccin rana gaskiya. So ya riga ya samo min jiki. Ya riga ya samo min jiki bacci rana.

Kana yin waƙa a cikin zuciya sosai ma kuwa. To ni dai ban sani ba ko wani mawaƙi in ma ka gan shi wani ya zama sananne a waƙa, to za ka ga ya saba yin waƙa a cikin zuciya tun yana karami. Saboda waƙa a zuciya ita ce mafarin ko ma wanne kalan waƙa. Shi ne mafarin kowanne kalan waƙa gaskiya. Saboda ai yin waƙa a zuciya ta fi daɗi. Discharge ne, capacitor ne, ka ga ne? So shi ma abun nan gaskiya, shi ai yawancin waƙa gaskiya. Kowa zaka ga de yana sabon waƙa gaskiya saboda waƙa a zuciya ita ce asalin waƙa. Ba yadda za ayi ka zo ka yi ta abubuwan waƙa, ka ce ba ka waƙa a zuciya ba. Waƙa a zuciya ita ce ta fi daɗi. Anan za ka ringa rerawa, anan za ka ringa koyo, anan za ka ringa kwaikwayo komai anan za ka ringa yi. To daga haka ne sai ka ga waƙarka ka saba har ka zo kana iya yi a fili. To in ka zo kana iya yin waƙan a fili yau da kullum, yau da kullum, yau da gobe. To daga haka sai kaga har ka zama ma mawaƙi. Da haka ko waƙi kake so ka zama. Asalin farkon koyon ka na komai zuciya ce. A zuciya za kai ta rera waƙa kana jin daɗi.

Wane irin miya kake fi so? To ka ga ita miya kamar ni dai ka gani bahaushe ne. To kuma a cikin miyan da muke amfani da ita akwai miyan kuka, akwai miya na kuɓewa, akwai miya na taushe, akwai kuma abin da nake ce ma miya na dage-dage. So idan biredi za ka ci to miyan dage-dage ita tafi kowane daɗi ka ci da biredi. To don haka a biredi na fi son miyan dage-dage. Idan kuma za ka ci waina ne ko sinasar to na fi son miyan taushe. Miyan taushe ita ce mafi daidai, ka gane? Idan kuma tuwo ne za ka ci a matsayinka na ɗan Bahaushe, ka ga tuwo muna da kala kala. Akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon masara, akwai tuwon dawa, akwai tuwo na gero, akwai tuwon aca. Duka a abinci a tuwon Hausawa. To a wannan fannin shi kuma ka ga idan za ka misali tuwon kuɓewa, tuwon masara da tuwon dawa to ka sha miyan kuɓewa, ɗanya ko busashshiya mai yauƙi yafi kowane miya daɗi. Ka gane magana? Idan kuma za ka ci tuwon shinkafa ne, to shi kuma ka yi amfani da miyan kuɓewa shi ma ko kuka, ko taushe duka ana ci duka yana daɗi. To ka ga a wannan fannin na fi son miyan kuɓewa ko taushe. To idan kuma za ka ci tuwon aca ne da sauran su, to shi kuma miyan kuka shi yafi daɗi. Dama kuma a cikin gaba ɗaya miyoyin nan da kake magana, miyan, tuwon, miyan kuka yafi lafiya. Ka gane iso? Ya danganta idan kana jin yanayin jikinka da ɗan ciwo ko da ɗan wasu abubuwa ne, to ka ci miyan kuka. Yafi maka lafiya, yafi maka kuzari, yafi maka maganin garkuwan jiki da sauran duka al'amura, ka gane? So don haka miya yanzu ka tambaye ni wane kalan miya na fi so. So ba zan kai tsaye ba zan ce maka miyan kaza nake so ko kuma miyan kaza ne bana so ba. A'a. Akwai miyan da ni na fi so, a, a, ya danganta a, a yanayin lafiya, a lafiyance ko a daɗi a baki. Ka gane magana? So ita miya gaskiya kawai ya danganta da wai yanayin da ake ciki. Akwai yanayin da wani, wanci ka fi son wancan miyan, akwai kuma yanayin da ka fi son wancan miyan. Ya danganta da irin abincin da za ka ci. Kuma ka ga miya dai ita ce abinci gaskiya. Ko mai daɗin abinci in miya ba ta da kyau to bazaji da ɗan ci ba. Yanzu misali a abinci, akwai shinkafa da wake. In aka dafa farin shinkafa da wake. So a nan wane miya za ka fi so ka ci? Ba za ka ci da miyan kuɓewa ko miyan kuka ba. Kana sanya miyan kuka ko miyan kuɓewa nan kama bata abincin ba zai yi daɗi ba kwata-kwata. Amma idan ka samu miyan dage-dage ko miyan taushe to musamman miyan dage da ka zuba ma shinkafa da miya, ka fara ɗiban ta kana kwasan ta ina gaya maka za ka ji daɗi har cikin ƙoƙolawan ka har cikin kanka. To ka ga wannan fannin dole ka ji daɗin abun nan. To ka ga wannan fannin ka fi son miyan dage-dage. Ita yan da ake miyan dage-dage kuma tumatur ne za ka samu da tattasai da tarugu, a niƙa shi, a markaɗa shi, sai a soya shi, sai ka sa mai da magi, da magi, da nama da soɗan kifi da sauran su. Nan ma duka ka soya su. To in ka soya su ka dafa shi to nan miya kenan ta haɗu. To ita ne asalin miyan da tafi kowanne zama luxury a cikin miyan Hausawa. Akwai daɗi akwai shi na gaya maka. Ka gane magana? So ka ga a wannan fannin in za ka ci shinkafa da wake, kowa ya fi son ya ci shinkafa da wake da miyan dage-dage, miyan tumaturi. Ka gane magana? So don haka a yanayin abinci mu namu miya kowa da kalan miyan da yake so, kowa da kalan tuwon da yafi so. To ni yanzu ba zan kai tsaye ba zan ce maka na fi son miyan kaza ba. Miya kala kaza. A'a, ya danganta me zan ci da shi, a wane yanayi zan ci abinci. To a nan ne zan iya bambance maka cewa na fi son miya kala kaza ko kuma na fi son wani abu kala kaza. Ka gane magana? So ita haka yanayin miya take a abincin Hausawa. Ba miya ɗaya da mutum zai ce maka ya fi so ba.

Ya ya kake sasanta rikici a aiki? To kasan kowane kalan wurin aiki ba a rasa rikici da zai iya tasowa ɗaya biyu. To dama abin da ya kamata shine idan rikici ya taso, yanzu kuyi kusulhunta ku sasanta shi, kasulhunta tsakaninsu. Ba wa idan aka yi rikici kawai ka tsaya ido ka tsaya kana kallon su, ai ta rikici ai ta faɗa aka sassamu maslaha ba. A'a in har kana da inda za ka yi ka sasanta rikici a wurin aikin ka to ya kamata ka yi. To ni inda nake idan na zo a wurin aiki na fuskance akwai matsala, ana rikici to ina kiran duka ɓangarorai biyu. Wannan shine abin da nake fara yi dan ina so in sasanta rikici. Idan na zo da su sai in tambaye su ba tare da suna tare ba. Sai in tambaye wancan me ne ya faru? To wancan ɓangaren za su baya ka bayanin duka abin da ya faru da abun da suke kallo da abun da suke gani. Ka gane? To can bayan na gama jin bayanai duka gaba ɗaya, aɓa wannan ɓarayin na rikicin ke nan. To sai in je in tambayi wancan ɓangaren shi ma, shi ma daban. Me ya haɗa ku? Me ya kawo muku rikici? Duka abokanan da sasanci to su ma sai su mun bayani. Za su maka bayani gaba ɗaya ga abin da aka musu, ga abun da suke kallo kuskure ne, ga abun da suke kallo matsala ne a yanayi rikicin. To ka ga ka ji duka ɓarayin biyu. To da ka ji duka ɓarayin biyu su kuma an tambaya wa'inda su kuma rikicin bai shafe su ba, me su ka sani game da rikicin. To a nan sai ka gane inda asalin matsala ne ya taso. To a nan nake fahimta. To idan na yi wannan kuma, sai na ƙo zo na zauna da su gaba ɗaya. Duka ɓangarora biyu da suke rikicin, idan ina so in sasanci. Wannan shine mataki na uku da ni nake ɗauka ke nan. Sai in zauna da su gaba ɗaya a lokaci ɗaya, da kuma sauran mutanan mu ƴan wurin aiki. To kowa sai ya ba da bayani. To sai ka ga kowa zai zo ya yi jawabi, shi kaza yake kallo kaza ya faru kaza. To idan suka yi wannan jawabin suka gama gaba ɗaya. A nan za ka gama daga baya abin ya zama a yi wasa da dariya. Wani lokacin kuma za ka ga ba a iya yi wasa da dariya, ai ta faɗa ma, so ni zan zauna nayi shiru, kai mai kai faɗa wancan ma mai faɗa za su yi ta rikici, su yi ta sasanci, su yi ta wane ne, su yi ta wane ne. To bayan an gama gaba ɗaya sai ka sa b ki. To ku yanzu kuna wurin aiki a ce kaza yana faruwa, yanzu ya kamata a ce kaza da kaza. Irin like maganganu dai masu daɗi masu faranta rai ba. To sai ka ga an yi wasa an yi sasanci an yi shashanci ma sai a gaisa bayan an gaisa a yi wasa da dariya ka ga an kashe an taba. To gaba ɗaya sai ga abin ya koma abin ban sha'awa. To gaskiya ne haka nake sasanta rikici idan ya faru a wurin aikin mu. An duka. Ba wai ina zuwa zan goyi bayan ɓangare bane. A'a. Har matakin sasanci bana goyon ɓayan gari kwata-kwata, na ce wai na goyi bayan wannan ɓangaren na bar wannan ɓangaren bana haka. Saboda idan har ka ce za ka ringa goyon bayan wani ɓangare, to za a samu matsala. Idan za ka ringa goyon bayan wani ɓangaren to za a samu matsala. To haka ni idan na tashi sasanci naga baya ɗaya ba ruwa na kawai zan ji bayani ne a matsayin bayani. Amma maganan wai wannan ɓangaren yana da gaskiya wannan ɓangaren ba shi da gaskiya, bana wannan. A'a wannan ɓangaren yana wannan abu, wannan a'a bana wannan. Kawai kowa ya zo ya yi bayanin shi daidai gwargwado. To in ka ji bayanin sai ka yi sasanci saboda idan kana so ka sasanta rikici duk sanda ka goyi ɓangaren wani to ɗayan ba zai taɓa fahimtan ka ba. Ka gane? Ɗayan ɓangaren ba zai taɓa fahimtan ka ba. To abun da ake gudu kenam to shiyasa idan ana sasanci idan za ka yi sasanci ko da ka ya bayyana maka wane ne mai gaskiya wane ne mai laifi. To ba za ka goyi bayan mai gaskiya ba sannan kuwa ba za ka ba mai laifi laifin shi ba. A, a kowa ha faɗi abunda ke ran shi, shi sha wahala su zagi juna, su ui wane ne duka su gama, sai azo ai sasanci, saj kaga an gaisa an abun nan, sai ka ga gaba daƴa sunzo an ma daina tunanin yanzun wane mai gaskiya wane mai karya. Ka gane? To haka nake sasanta rikici a wurin aikin mu gaskiya.

Kana cin citta a abinci? To kaga ita, magana ta citta, ita citta ka san ita ne muke cewa abinci masu abu mai ƙara, ƙarfin, mai ƙara, mai ga ƙara garkuwan jiki. So citta ta daga cikin abun da suke sa ƙara lafiyan garkuwan jiki. To citta a abinci ina cin ta gaskiya sosai saboda ka gan ni ina da yawan cututtuka, ina da yawan kwanciya ciwo. So duka abun da zai ƙara mun garkuwa jiki kaman abun da ake ce ma tafarnuwa, citta da sauransu to duka ina cin su. So duka ina yawan cin su a abinci. To citta kuma ka ga tana gyara hanyar iska, hanyar numfashi duka citta tana yin wannan. So idan ka ci shi a makon ka ci citta haka ba tunda bai da daɗi gaskiya yana da yaji da kuma da rashin daɗi tukudi haka. So idan ka sa shi a abinci kana ci to za ka ga kana taimaka ma kanka wurin jin daɗin shi a baki sannan kuma yana taimaka maka wurin ƙara maka lafiyan garkuwan jiki. Sannan kuma abu na uku, ita citta tana wargatsa ke mutane. Yanzu ko nama ka siyo mai ƙarni so idan ka daddajjiƙa citta ka sa ka soya naman na a cikin citta to za ka ci, za ka ga naman ya daina wannan ƙarnin haka kifi. To citta amfanin citta yana da masifan yawa. Wannan ina magana a ɗanyan shi ke nan. To haka idan ka soya, haka idan ka tafasa, haka idan ka yi abu. So gaskiya citta abinci ne mai masifan daɗi. Shi yasa to ka gan yanzu citta ma bata iya ciwa gaskiya. So ta yi kuɗi. Cittada muna siyan buhun ta nera dubu talatin da biyar. Tundun citta ta kai naira dubu ɗari biyar, dubu ɗari shida. So a yanzu muna son ba mu saka cittan a abincin mu ci to cittan bata iya siyo mana saboda ta yi kuɗi. Mutane da yawa sun fahimci amfanin citta a cikin abinci. Like ƙasashe da yawa sun gane muhimmancin citta. So suna zuwa su masu kuɗi suna iya mallakan citta suna siyan ta. Mu kuma da muke noma ta a nan gida ya zama ta fi ƙarfin mu. Ka ga ne mutum idan ya noman cittan shi zai shanya ta ta bushe. Bayan ta bushe zai gan ya sa ta abuna sai ta siyar ma da ƴan ƙasashen waje masu kuɗi, manya manyan masu siya. Saboda mu yanzu muke iya yin ta a gida bamu iya cin citta. Muna son ta a abinci amma ta fi ƙarfin mu. Bamu da wannan kuɗin za mu yi. Amma lokacin da citta take araha, take abubu, take jin daɗin ta so muna iya cin citta a abinci gaskiya. Haka ka sa citta a cikin abinci, a wadace, a ƙoshe kai tacin ta ma. Ko zoɓo zakayi za ka jijjiga citta ka zuba shi a ciki ka sha. In ginger ne za ka ka jijjiga citta ka zuba shi a ciki ka ci. Da haka to a lokacin duk wannan matsala na ni ka ga yanzu inada matsala a cikin makubwa kaci ina yawan to lokacin da nake yawan cin citta bana wannan. Gaba ɗaya tana wanke mun hanyar iska na da hanyar numfashi ka gane? So kawai yanzu cittan ta fi ƙarfin mu ne yasa ba ma iya ci ba wai don ba ma so ba. Muna so tana da masifan daɗi. A cikin abubuwa masu gyaran garkuwan jiki citta tana ɗaya daga cikin abun da tafi kowanne daɗi da muhimmanci da kuma amfani ma. To amma cittan gaskiya ba zai yiwu mu abu nan ba. Allah dai mana gudunmawa, Allah ya taimake mu amma citta ai abinci ne. Citta abinci ne me kyau sosai. Citta tafi mana, cittan ta ma fi tafarnuwa amfani fa. So muna da cin citta a abinci. Kuma mu kaka ma gidan mu, ƴan masu cin citta suna da yawa. Don mu gyaran ƙasa mu gyara lokacin ta araha ma kowa ma ya cin citta yake. Kowa ma da ka gani cin citta yake. Amma ba wai ina a ce wa na yana ci wa na ba. Kowa yana ci. An saba mana cin citta kawai yanzu ta yi kuɗi ta fi ƙarfin mu. Amma muna fata Allah sa ko da farashin ta ta yadda za mu talaka mai ƙaramin ƙarfi zai iya mallakan citta ya sa citta a cikin abinci ya ci ya ji daɗi.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi. Saboda ai shi tara tsabar kuɗi mu ya zama mana wajibi ne, ya zama mana jazama. Saboda ba inda za ka yi kace wai ba za ka tara tsabar kuɗi ba mu a inda muke rayuwa. Musamman mu yanzu gwamnatinmu ta zama ta baƙin zalunci. Gwamnatinmu ba ta da sana'a, ba ta gyara mana wuta ba. Gwamnatin ƙasarmu ba ta ba ka ruwa ba, ba ta ba ka wuta ba, ba ta ba ka komai ba. Amma kuma ɗan abun da ka samu, ɗan abun da ka samu ka tara kamar na ka. To shi kuma yanzu take karɓewa. Ai idan gwamnati ta ba ka wuta da ruwa da sauransu, ai ba ka da fargaban biyan haraji ko wani abu. Kai ma za ka zo ka ji daɗi.